Kana da sa hannu a sakonnin ku? Eh ina da sa hannu sosai ma. Yawanci ma ninake saka hannu a cikin wani sakonnin da ake turo mana. Ina yin haka a koda yaushe. Kusanni ne ma mai saka hannu a ciki. Gaskiya koda yaushe ni nake saka hannu.

Menene kake son canzawa a wurin aikin? Eh" gaskiya ina son in canza ofishina. Ina son in canja kujerun da yake ciki. Ina son in canja fayil. Akwai abubuwa daidai da yawa ma da nake son in canza a cikin wurin aikina gaskiya. Abubuwa dai kujerun zama da wasu gurare da haka, da AC na, da fanka na, da wasu kayan takawa haka.

Kana sanya agogo a hannu? Eh gaskiya ina sanya agogo kala kala. Wani lokaci ina sa agogo digital, wani lokaci ina sa agogo analog. Ina iya sa agogo ko wane kala a hannuna. Ko sama ina da agogo kala kala. Duk wani auren da zanje zansa agogo. In zanje makaranta zansa agogo. In zanje gurin aiki zansa agogo. Agoguna na gaskiya suna ma da yawa.

So nawa kake wanke tufafi? Eh ina wanke tufafi na sau uku a sati. Ko wani tufafi ina saka shi so biyu zan wanke shi. In na saka sau, biyu zan wanke shi. Wani lokaci ko da na saka ma baiyi dotti ba ina ajjiye shi, sai na wanke shi, a karshen sati. A karshen mako sai na wanke shi. Wani lokaci kuma kannena ne suke wanke mun.

Ina kake ajiye makullan ku? Eh, makullan mu muna ajiye su a wuri biyu. Ɗaya yana wurina, ɗaya kuma yana wurin manaja. Ni kuma ko da yaushe makullina yana cikin jakana. In naje gida makullan gurin aikina da na ɗaki na duka a guri ɗaya yake. In naje sai in buɗe in shiga, in na shiga ɗaki kuma zan ajiye makullin a cikin ɗaki sai na ɓoye shi.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Gaskiya na fi yin kuzari da rana ko da yamma, da yamma ne. Saboda da safe na tashi wani lokaci zan ji jikina duka na gaji, zan ji jikina na gaji. Wani lokaci sai na ɗan yi exercise, na ɗan yi yawo ko na je gurin aiki can daga baya sai na ji kuzari ya shiga jikina. Amma da safe kan gaskiya ina jin kasala.

Yaya kake taimakawa mutane? Eh, ina taimakawa mutane ta fannoni dayawa. Ina taimakawa, ina taimakawa kaina, ina taimakawa mutane kuma ina taimakawa ƴan unguwarmu gabaki ɗaya. Wani lokaci idan naga ka ɗauki kaya a kanka, ina iya ɗauke maka in karɓa kayan a kanka. Wani lokaci kuma.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Eh kasan akwai lokacin aiki akwai lokacin hutu. To aiki ina futan aiki karfe bakwai na safe in zo karfe bakwai na dare. Duk wani abun da nake son yi zan yi shi da daddare. In kuma abu mai mahimmanci ne, zan karɓa hutu da rana sai na je na aiwatar abun da nake so na aiwatar da rana.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Eh, duk wani damuwa da yazo a aiki, farko dai zan yi report ingaya wa manaja toga abin da ya zo. Kuma wannan damuwa ne babba, daga nan kuma sai a zauna ayi meeting a san ya za a yi a kawo mafita. Saboda kar wannan wannan matsalar ya zama babba, sai a kau da damuwan nan a lokaci.

Ka fi son bas ko tagzi? Eh na fi son bus. Ni na fi son bus saboda bus yana da girma, za ka zauna mai kyau ba tare da ka sha wahala ko guri ya maka karami ba amma kuma ka kalla tagzi, tagzi sai a hankali. Gashi na yawanci suna gudu in ba ka yi hankali ba sai kuje ku fada harami.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh ina iya gabatar da rahoto. Don gaskiya nine ma yawanci nake gabatar da raho-raho-rahoto na siya da saidawa. Ina gabatar da rahoto akan riba da aka samu da kuma asara da aka samu. Ina gabatar da rahoto akan ma'aikatan da muka samu sabbi. Muna, ina gabatar da rahoto akan mutanen da suka siya kaya. Ina gabatar, kusan nine kawai dai nine nake gabatar da rahoto. A ko-komai rahotanni ko da gida aka zo nine nake bada rahotanni a cikin gida.

Kana raba abincinku da mutane. Gaskiya ni ina raba abincinmu da mutane. Ni ban cika cin abinci da mutane ba ni tunda na saba na fi cin abinci ni kadai, saboda na fi jin daɗi. Ka san wasu mutanen ba su iya cin abinci ba, za su jinga maka jagwalgwalo a cikin abinci, shi yasa na fi ware na ci abinci ni kadai. Cin abinci ni kadai ya fi mun daɗi akan mu ci abinci da mutane.

Menene abin sha da kafi so? Eh, na fi son shan kunun aya, ni gaskiya gaskiya nafi shan kunun aya. Saboda sauran abubuwan sha wannan bana son abu mai gas. Abu mai gas yanzu zai zo ya sa maka ulcer ko zai sa maka wani ciwo wanda zai zo ya biya dameka. Ka shi yasa na fi son in sha abu mara gas ko irin nutri milk, abubuwa dai masu mara gas.

Kana ƙetare kafafu lokacin zama? Eh ina yi, amma kuma daga yanayin gurin da nake zaune ne. Idan aka ce yanzu ina tare da abokanaina, ina keta ina ketare kafafu. Amma locin da ina tare da manya bazan yi haka ba. Saboda idan na yi haka kaman na raina su ne. Yana nuna kenan ban girmama su ba. Ina yi, ya ya damganta daga gurin da nake zaune ne.

Eh teburin mu yana daga ciki. Teburin kala biyu ne, akwai na manaja. Yaya teburin ku yake a wurin aiki? Teburin mu kala kala ne, na manaja daban da na ma'aikata masu sayar da abu daban. Ka zo siyan abu, za ka je gurin na masu saida abu, sai ka musu bayani, kai kaza kaza ga abun da ka ke so. Su kuma sai su rubuta daga nan sai su ɗauko maka abun da ka ke so.

Yaushe kake kwana kullum. Gaskiya ni na fi yin kwanciya karfe taran dare yauwa. Saboda na gama abun da zanyi, na gama biyan bukatuna. Karfe tara in yayi sai in kwanta in yi barci. Sai kuma ina tashi karfe bakwai na safe. To ka ga, karfe tara shine lokacin daidai da zan yi bacci.

Yaya kake jin hayaniya? Gaskiya ni da kuke gani, mutum ne da bana son hayaniya kwata-kwata. Bana son dogon surutu, bana son ihu, bana son komai. In za mu yi magana, mu yi magana kuma kar magana ya zama dogon magana. Bana son jan magana, in magana yazo a yi magana. Amma kuma ni gaskiya bana son hayaniya. Ba zan ma mutun hayaniya ba kuma ban so mutun ya mun hayaniya.

Kana kunna kyandir a gida? Ai kandir amfani da kyandir na da ne, yanzu bamu amfani da kyandir. Yanzu muna amfani da bulb, muna amfani da wuta, wuta na zamani. Yanzu wutacen yanzu cajin su zaka yi, in dare yayi su da kansu ma za su kunna kansu. Baka buƙatan sai ka kunna su. Yanzu ai an cigaba sosai, ba ma amfani da kyandir.

"Yaya kuke sadarwa a gurin aiki?" Eh muna sadarwa, ya danganta in mutum ya fita a waje muna iya kira. Akwai wayoyi na kamfani da za mu kira ka muce gashi nan abu da yake tafiya ka za ka za. Yaya ake ciki, in kuma kana cikin shago za a iya ce, "ya'ya ya ne sai ayi magana, a kirawo ka a tambaye ka abin da ake so a tambaye ka ba tare da an sha wahala ba.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abun da yake da muhimmanci a kasuwanci shine mai zuwa ya siya, kostaman ka shine abu mai muhimmanci, yanda za ka yi ka sa shi farin ciki saboda gobe ya dawo. Ba yanda zaku yi ku samu matsala da shi ba a ko da yaushe kostoma shine asalin top priority ka a kasuwanci. Shine abinda muka fi bawa mahimmanci saboda bama do ya samu wani matsala ko yayi fushi.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai gaskiya ban ci ka yin latti ba. Ina zuwa aiki lokaci dai dai ban ci ka yin latti ba. Karfe bakwai nake zuwa ko ana zafi ko ana sanyi gaskiya ni ba mutum ne mai yin latti ba saboda ana tashar da ni da wuri a gida. Kuma in na zo sallar asuba ban ci ka yin bacci ba shiyasa ina zuwa a daidai lokaci. Ban taba, ban cika zuwa ƙurarren lokaci ba.

Eh kujerunku suna da daɗi? Eh taba suna da daɗi saboda sabbi ne, kuma basu shara na ba. Gashi kuma suna da katifu, suna da daɗin zama. Gashi nan ba za su saka jirgi ka ji gajiya ba wani lokacin ma akwai new model wanda suna da massage a jikinsu.

Ehh wani irin ƙasa gidan ku keɗa shi? Eh mu ba kasa ba ne muna da block shine siminti ne, siminti ne he ku ma fenti mai kala kala blue, blue colour shine kalan shi kuma yana da tsayi sosai.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ina iya nisan tafiya sosai. Ina iya tafiyan kilomita uku da ƙafa. Wani lokaci ma ina iya zuwa makaranta da ƙafa. Wani lokaci ina iya zuwa wurin aikina da ƙafa. Gaskiya ina iya tafiyan ƙafa guri mai nisa. Gaskiya wani lokaci har kasuwarmu kai. Akwai lokacin da na yi tafiyan kilomita ma kusan takwas ko goma da ƙafa zan ce. Ina ta tafiya kawai. Ni ban ma san inda zan tafi ba sanda na yi dogon tafiya tukuna. Da na zo na ce kawai bari in koma gida kawai. Allah ya sa mu dace.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Tab i ina kuka sosai kuwa. Kuka ma harda hawaye. Yankan albasa ai sai masu ƙarfi, sai masu juriya. Don gaskiya yankan albasa akwai wahala, za ka ji kawai hawaye yana tabbito maka. Iya, ina yin kuka lokacin yankan albasa don bana ma yawan ampani da albasa saboda zafin shi.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Kai ina koyon fasaha a guri da yawa. Ina koya a online more specially mana fi koya a online. Ina koyowa a guri da yawa saboda gurin da nake aikina yawanci muna amfani da shi. Alaikum salam. Shiyasa nake wannan nashi.

Kana shuka tsire-sirasire a gida? Eh ina shuki fa. Ni babban mai shuki ne. Kakana ma shine sarkin noma a garinmu, so ni ma ina shuki. Ina shuki a gida. Wani lokaci in na samu fili a unguwar mu, filin da ba kome shi ma ina yin shuki. A gida ma ina shuka gaskiya, ba laifi.

Wani irin tsintsiya ka ke amfani da shi? Eh ina amfani da tsintsiya na kwakwa. Akwai tsintsiyan da muna amfani da shi na hannu, sunan shi tsintsiyan kwakwa, saboda ya fi shara mai kyau, ya fi cire bola da yauwa kuma ya fi amfani da wuri. To ni gaskiya tsintsiyan kwakwa da shi nake amfani saboda ya fi mun dadi kuma ya fi cire datti gaba ɗaya gaskiya. Tsintsiyan kwakwa nake amfani da shi.

Yaya kake amfani da abokan ciniki? Eh gaskiya abokanan ciniki kusan duka ma yanzu mun saba da su, suna da number wayana ina da number wayansu. Duk lokacin da suke buƙatan abu a gurina za su kira ni su ce mun abu kaza wannan nawane kuɗin shi. Ni kuma zan ce musu eh abu kaza kuɗin shi kaza ne. So, wani lokaci ma za su turo kuɗin a account ina kawai sai su zo su karɓa kayayyaki ba sai sun sha wahala ba. Wani lokaci ma kawai za su turo yaron aikin su ne shi ya zo ya karɓa. Su kuma bayan sun riga sun tura kuɗi. Wasu ma sai bayan sun karɓa kayan su ke tura kuɗi.

Me kake yi don ƙara aiki? Ina yin abubuwa da yawa fa, abubuwa da yawa. Saboda ni na fi so aiki ya mun kadan. Ban so aiki sai ya zo ya yi wa kuma yanzu ina rushing kuma ina yin abun da bai kamata ba. Shi ya sa ina so na yi aikina a kan lokaci in yi shi da wuri saboda in magance matsalan ayuka ya zo ya mun yawa gaskiya.

Kana karanta jarida? Hayya, ai ni kam ba'abocin karanta jarida ne, ina karanta jarida sosai. Ina karanta jaridar Aminiya ta. Ina karanta jaridar Daily Trust. Ni kan gaskiya ina karanta jarida sosai. Kullum in na fita sai na siyo jarida ina karanta. Haka nake yi. Kuma gaskiya na riga na saba. Ko da dai ina ganin labarai a wayana amma na fi karanta labarai na jarida saboda jarida ya fi mun daɗi.

Kana iya sallake igiya? Eh ina iya sallake igiya. Da yake na saba yin training, na saba yin exercise. To a gurin training gaskiya muna sallake igiya. Ko lokacin da muka je NYSC service ma, sojoji suna hawar da mu igiya, wani lokaci su sa mu muyi salle mu sallake igiya. Duk dai muna yi kuma ina jin dadin haka saboda yana sa yana sa ni.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, na fi zuwa kasuwa ranar Asabar saboda shine ranar da na fi free sai in je kasuwa duk dai in sayi abin da nake so in saya. Ko kasuwa ma na je satin da ya wuce. Gaskiya kasuwa ran Asabar ya fi mun daɗin zuwa saboda shine ranar da na fi free kuma shine ranar da zaka je kasuwa zaka samu ba mutane da yawa ka sayi abin da kake so ka siya ka tafi akan lokaci.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh gaskiya ina amfani da shi amma ban cika amfani da shi sosai ba. Ina amfani da kwamfuta wani lokaci zuwa wani lokaci. Ina amfani da shine amma ba kullum ba. Wani sa'in ba ko da yaushe ba. Shine nake amfani da shi. Wani lokaci na yi amfani da shi wani lokaci ba zan yi amfani da shi ba.

Kana bada shawara a aiki? A'a ai ina bada shawara sosai kuwa. Kutsan komai in za'a yi sai an tambayi shawara na. Kuma ina bada shawara kuma ko da yaushe ana yawan amfani da shawara na. A kan fannin siya, siya da siyarwa ana tambaya na, akan ɗaukan ma'aikata ana tambayana akan zirga-zirga komai ana tambaya na akai. Kuma komai ina bada shawara akai kuma shawara na mai kyau.

Sau nawa kake amfani da intanet? Intanet ai ina amfani da shi sosai sosai ba kaɗan ba. In na tashi da safe in kunna data na in shiga social media in ta zirga-zirga na. Wani lokaci ma ina samun kuɗi a ciki, shi ya sa ina ta yawan yawo da shi. Wani lokaci sai in wuni ma ina online ban sauka a intanet ba. In shiga wannan, in shiga browser, in shiga Facebook in shiga Chrome, ba abin da bana yi. Abubuwa kala kala ne. Gaskiya ina yawan ɓata lokaci a cikin intanet sosai sosai. Dan a cikin intanet ne ma na kalle ku har na ce bari in yi amfani da app wannan saboda in yi testing.

Kuna amfani da ruwan rijiya? A'a bama amfani da shi, ruwan rijiya ai sai sai kauye mu kuma muna birni. Anan gurin muna amfani da ruwan fampo, muna amfani da ruwan mother cat, muna amfani da ruwan borehole. Sai kuma in ana damuna muna amfani da ruwan sama. Amma in ya wuce wannan gaskiya anan gurin yanzu haka babu rijiya. Balle har mu ɗiba ruwan rijiya, sai dai in mun tafi kauye mukan-- mun je kauye akwai ruwan rijiya muna amfani da shi.

Ka fison fensir ko alkalami a gaskiya da gaskiya na fison fensir. Abunda yasa nafi son fensir saboda fensir idan ka ma yi ka ma yi abu ba daidai zaka iya ka goge ka gyara shi, shi kuma in ka yi rubutu da alkalami gaskiya baya gyaruwa sai dai ko ka canza takarda ko kuma ka canza fejin gabaki ɗaya. Dan shi takarda ba abu ne da ake goge shi alkalami ba a goge wa.

Yaushe kake yin wanka? Lokacin yin wanka ya danganta da wani lokaci. In ana zafi ko an sanyi. Idan ana sanyi, sau ɗaya nake yin wanka. Sau ɗaya shine da sassafe. Da sassafe zansa ruwan zafi. Ruwan zafi yayi in shiga bangidan inyi wanka. Idan kuma an shiga sanyi, in kuma an shiga zafi ina iya yi sau uku ko sau huɗu. Wani lokacin haka za ka kwanta zafi ya dame ka, ba za ka iya kai bacci ba. Toga gaskiya sai ka yi wanka. Amma in ana sanyi ne ba cika yi ba.

Abin da nake, me kake yi don kiyaye lafiya? Duk wani abin da likita yace na bari zan bari. In likita yace in yi exercise, zan yi exercise. Duk wani abincin da likita yace kar na ci, ba zan ci ba. Ina bin ƙa'idodin likita saboda in samu lafiya.